Haɗarin shafukan sada zumunta kawai shine bai wuce sa'ad da matasa suke samun damar gaya wa mutum magana wanda ba sa ansu ba, ba shekarun su ba, ba kuma halayen su ba. Wanda kawai in suka so za su iya gaggaya ma magana wanda ta shafi zagi ko cin mutunci saboda suna ganin kamar baza a iya zuwa akama su ba kuma ba kai kake samusu data ba. Rashin dai doka mai ƙarfi akan yin amfani da ƙafa ta sada zumunta da ciwa wani mutunci. Sannan abu na biyu yana kawo shi ma ta ɓarɓarewar tarbiyya ta wata fuskar domin wasu kanyi posting ko kuma sukanyi abubuwa na rashin kunya da nuna fitsara saboda kawai suna taƙamar, suna dawaya kuma suna sawa kansu sata. Ya kamata hatta nau'in kalar posting a ce anyi doka akan shi ya zamata yadda ba kowane irin posting yake da damar da zai yi ba. Akwai kalaf fos ɗin da idan kayi zai zama to a ce doka ne, sai dai in yi saƙa ta cin wata hanya ta ɓoye yadda bazai zama yadda al'umma za su iya gani ba saboda yana lalata tarbiyya.

Eh, busa tsaki ba wani abu ne mai wahala. Duk da a al'ada yin tsaki kamar haka ba wani abu bane na mai kyau. Muna kallon shi a matsayin zagi. Domin idan wanda yake gaba da kai ya yi ma magana ko ya yi ma faɗa ko ya tsawatar ma akan wani abu kai mai tsaki, muna kallonsa da tamkar a matsayin zagi. Domin rashin kunya ce, kana nuni da cewa kaman ys takura ma ko ya shigo lamarin ka da bai shafe shi ba. Shi sa ba ma ƙarfafa yin sa, ko da ko a sa'anka ne balle kuma ga wanda ya girmeka.

Ɗakin ya danganta da hidimar da aka yi da kuma abubuwan da aka aiwatar a ɗakin. Wani lokacin watarana ma idan da yara akan yi abubuwa da dama akan iya yin shara da takai sau biyar ma. Amma idan a lafiya lafiya ne akan yi shara sau biyu kullum. Ayi ta da safe sana a yi ta da yamma.

Ranakun haihuwa, sune ranar da aka haifi mutum wanda hakan yi al'adun taya murna da yin biki, da dafa abinci da ɗan salle muka dafa wa 'yan uwa da abokan arziki, domin taya wannan murna ta zagayowar shekarar haihuwa.

Abincin dai da na fara koyon dafawa shine shayi, haka shikuma na koyi yadda ake dafa taliya daga ita kuma sai yadda ake dafa shinkafa da wake wannan nau'in abincin sune farkon abincin da na fara koyon yadda ake dafa su. Domin a cikin kala abinci cika sunfi kowanne sauƙin sarrafa da dafawa.

Eh, a kayan marmari gaskiya ina da shan a kankana, sannan ina son ayaba, sannan sai lemun mai ɓawo. Wannan suna ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da nake sayowa, kayan marmari kuma sune abubuwan da kusan koda yaushe ake samu in ka cire irin su mangoro wanda sai lokaci lokaci take zuwa ba, koda yaushe yake zuwa ba kamar yadda wa'annan sauran suke.

Wasannin da muke tun ƙuruciya kuma har yanzu ba a dena yin su ba, shine wasan ƙwallon ƙafa. Wannan wasa ne wanda mukatasu muka ga na gaba damu suna yi, kuma zamanto muna yi kuma har izuwa yanzu ma ana yi. Saboda wasa ne da yake inganta lafiya yake kuma bada nishaɗi.

Hanyoyin tafiya unguwanmu muna da hanyaye da babura suke bi da hanyoyin da mutane suke bi a ƙafa kuma babu kwasan safai babu a ramuka. Akan tafi lafi, tafiya lafiya ba tare da samun wani matsala ba.

Abincin titi da mu ka dan fi amfani da shi, ko mai sauƙi da gamsarwa shi ne taliya duk inda ka ba da ɗari biyar aka dafa ma, dukka ka iya ci kuma ka samu gamsuwa ka sha ruwa, ka ci ka ƙoshi sosai da sosai.

A shirin da nake tunawa akwai zaɓen bana da akeyi. Lokacin muna yara, wanda in mundawo makaranta muna cin abinci bana manta wannan shirin zaɓen na gaishe-gaishe da akeyi. Sannan akwai shirin tibi da ake na Indian fim, wanda dur ranar Asabar da Lahadi muke zuwa kallonsa. Shima wannan bana manta shi, yana ƙayatar da mu kuma munajin daɗin kallonsa.